Wane shago kake fi zuwa? Shagon da na fi zuwa shine shagon saida kayan provision. Domin duk abubuwan da muke amfani da shi a gida kaya ne na provision yawanci.

Kana tafiya kasuwanci? Eh, ina tafiya kasuwanci saboda sana'a na ne kasuwanci. Hakan yasa nake zuwa kasuwanci domin inganta rayuwata ta yau da gobe.

Kuna yin wuta da itace? A'a, ni ba na yin wuta da itace. Wuta da itace sai masu girki. Mu muna amfani da gas ne.

Me kake ji ranar biyan albashi? Ranar biyan albashi ko lokacin biyan albashi ina jin daɗi matuƙa saboda idan an sallame ni zan yi abubuwa da dama.

Kana sanya agogo a hannu? Eh, lokacin da nake da agogo ina sanya agogo a hannu amma yanzu da ke ban da agogo gaskiya bana sanya agogo kasancewan ban da shi.

Ya ka ke jure zafi? Yadda na ke jure zafi, ina kunna fanka ne ko in kunna AC ko kuma in sha ruwan sanyi. In sha Allahu, idan nai haka ina jin na rage zafi.

Yaya kake kokawa a gidanku? Yadda nake kokawa a gidan mu shine idan ina cikin damuwa, zan je in samu babban wan mu in makaranta mai gashi-gashi. Abin da nake ciki sai ya share min hawaye na.

Wanne irin nama kake fi so? Irin naman da na fi so shine na fi son naman kaza wanda ya ji haɗi sosai, sai naman rago gashashshe haka. Wannan naman na fi so.

Kana sanya safa kullum? A'a, bana sanya safa kullum. Inna sa safa sai in zan tafi. Wajen morning training ne nake sa safa, shi ma ba kullum ba.

Ka fi son fensir ko alƙalami? Eh, na fi son alƙalami saboda saurin rubutu akan fensir, wanda fensir idan ina yi zanga rubutun baya bani abinda nake so.

Kana fi son kofi ko shayi? Eh, ni duka ina so saboda duk wanda na samu zan yi amfani da shi gaskiya. Amma dai na fi son kofi gaskiya sosai.

Kana iya dafa abinci? Eh, dafa abinci dai gaskiya ba aikina ba ne, ba aikin iyalina ne. Amma ni ma zan iya dafa abinci idan na samu waje.

Kana raba ayyuka ga wasu? Eh, nima dai ban da tsayayyen aiki sama da kasuwanci, amma idan na samu hanyar da nake raba wani dizan rabar masa.

Sau nawa kake yankan farce? Ina yankan farce ne a sati sau ɗaya. Kasancewar farce na suna da saurin tsirowa, hakan yasa nake yankan farce ina ga a sati biyu sau ɗaya.

Kana iya tuƙin mota? Eh, ina iya tuƙin mota sosai har ina yin nisan zango ma kasancewar nima ina da mota. Hakan yasa na iya tuƙin mota. Shekaru da dama da suka wuce na koyi mota ma.

Menene abin sha da ka fi so? Abin sha da na fi so gaskiya shine ruwa. Na fi son ruwa sosai akan sauran wasu abubuwa da dama.

Kana shan madara? Eh, ina shan madara idan na samu. In ban samu ba kuma ina yinha ƙuri'i, in sha shayi. Ina da milo haka, ba yana sa mai madara ba.

Kana cin salati? Eh ina yin salati. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin al fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa, nasiril haqi bil haqi wal ghaadi ila siradil mustaqim, wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi na ziyyin.

Kana yin aiki bayan lokaci? Eh, ina yin aiki bayan lokaci musamman a kasuwa idan mun tashi ko mun kulle mun dawo gida, idan kwastoman mu bai ɗauki kayanshi ba, mukan dawowa mu ba shi. Wanda wani lokaci muna ɗan ɓata lokaci a wajen sosai.

Kana son zama kusa da taga? Eh, ina son zama kusa da taga amma abubuwan da nake wuni dasu inda nake zama ban cika zama a kusa da taga ba. Kasan cewa haske.

Yaye dangantakarku da shugaban aiki. Dangantakarmu da shugaban aiki abu ne na jin daɗi, wanda duk wanda ya kalli yadda muke dangantaka, haka yana burge shi matuƙa. Hakan ya sa wasu suke son koyi da mu.

Menene abin da kake tunawa daga yaro? Abun da nake tunawa daga yaro shine lokacin da muke tafiya makaranta, sannan da lokacin da muke ɗebo ruwa a gidajen mu, sannan lokacin da muke kai markaɗe da dai sauran wasu abubuwa.

Me kake ci a wurin aiki? Abin da nake ci a wurin aiki shayi da burodi wani lokaci, sannan ina cin tuwo da safe da yamma ina cin shinkafa da abin da dai ya samu haka.

Yaya kake zubar da shara? Ni ban da alaƙa da zubar da shara. Mai aikin gidanmu ne ke zuwa yaje ya zubar mana da shara. Amma akwai inda ka keɓe a unguwa inda ake zubar da shara, kasancewan basu san watsen sharan.

Kuna sa unifom a wurin aiki? A'a, ba ma sa yunifom a wurin aiki. Kasancewar wurin aikin mu shago ne, ba mu da yunifom. Kowa zai zo shine da kayan da yake amfani da shi a gida na yau da kullum kawai.

Wane yanayin ɗaki kake fi so? Yanayin ɗaki da nafi so shine ciki da falo, babban falo irin na Indiyawa, wanda yake da sitaya wajen sauƙa. Tatsaki yan falon irin mai guda biyu na inga kujeru, inga babban TV, inga dining table sannan inga wajen shan drinks a gefe. Kaman kitchen dinnan wannan yana mugun matuƙar birgeni.

Yaya kake jin hayaniya? Yadda nake jin hayaniya, wani lokacin ban cika son hayaniya ba. Idan hayaniya ya dame ni, ina iya tashi in bar waje ma ni kasancewa ba ko da yaushe ni nake son hayaniya ba. Wani zubin kuma hayaniya baya damunawa.

Menene babban nasarar da kuka samu a aiki? Babbar nasarar da muka samu a aiki na sabanta gidana naje makka sannan na sanja mota. Wannan shine babban nasara da muka samu a wurin aiki.

Wace rana ce mafi kyau a mako? Rana mafi kyau a mako ita ce Juma'a. Kasancewar Juma'a muna kiranta da Hajji babbar rana. Ranar tana da falala sosai. Wanda ake cewa idan Allah ya sa ka rasu ranan, ko hisabi baza'a ma ba kasancewar rana kun, ranan ake buɗe ƙofofin rahma, ƙofofin aljanna. Allah ya samu cika da imani.

Kana fi son fanka ko AC? Duka biyu ina son fanka, ina son AC. Akwai lokacin da nake buƙatar AC, akwai kuma lokacin da nake buƙatar fanka.

Wane launi ka ji fi so? Launin da na fi so ina son kofi, ina son fari, ina son light green, ina son light blue, ina son navy blue, ina son black. Kaloli dai da ɗan dama dai nake biɗa.

Kuna da waifi a gida? A'a, ba mu da wifi a gida. Kasancewar mu har yanzu ba mu fara aiki a gida ba tukunna, sai dai idan mutum zai yi amfani da hotspot dinka sai ka buɗe masa hotspot yayi connecting da hotspot dinka yayi using da shi, amma ba mu da wifi mu a gida.

Sau nawa kake ƙidaya kayayyaki? Gaskiya ni bana ƙidaya kayayyaki, sai dai a wajen aiki akan kwamfuta ina duba kayayyaki ta nan wanda shi kuma already a ƙidaya yake.

Menene lambar ku mai albarka? Lambar mu mai albarka ita ce sifili takwas daya bakwai bakwai zero hudu biyu daya hudu shida.

Kana fi kuzari da safe ko yamma? Na fi kuzari da safe akan da yamma. Saboda safe idan na tashi na yi training, wani lokaci ina jin jikina ya fi min daidai akan da yamma. Da yamma in na je aiki na dawo jikina don na gaji, ina jin ganda da kasala sosai.

Kana kare wayarka daga ƙwayar cuta? Gaskiya ban sanya ake kare waya daga ƙwayar cuta ba, tunda da ita ba magana za ta yi ba kowane abu. Idan ina jin tawataranta na zafi, ina ji ta yi zafi sai in kashe data na, in jira tayi sanyi sai in cigaba da amfani da ita.

Wa yake ƙaƙƙafa maka baya? Wadda yake ƙaƙƙafa min baya shine mahaifiyata. Inajin daɗin yadda take ƙaƙƙafa min baya ƙasancewan ta na min addu'a a koda yaushe da safe hakan yasa ina jin daɗi. Abun da ba zan iya ba ma ina jin in ta na addu'an sai in ji kawai kaman zan iya shi, saboda yadda take min addu'o'i da sauran su.

Me kake yi don kiyaye lafiya? Abinda nake yi domin kiyaye lafiya, ina ƙoƙari duk abin da na san zai cutar da jiki ko fata, ina ƙoƙarin kiyaye shi saboda in samu lafiyanci.

Yaya kake son zama? Yadda nake son zama ina so idan na zauna, in ga na jingina da baya na, sannan in ɗauki ƙafa yana in ɗaura akan daya kamar dai basarake haka. Ina son irin wannan zaman sosai kuma ina jin daɗin zama.

Kana iya jefa dutse nesa? Eh ina iya jefa dutse nesa sosai saboda hannuna yana da girma. Ina iya wurga abu nesa sosai gaskiya matuƙa.

Wane irin tufafi kake fi so? Irin tufafin da na fi so shine in ganni na sa babbar riga malm-malum tare da hula. Wannan shigan ya na matuƙar burge ne kuma nima ina jin daɗin wannan shiga.

Sau nawa kake share gida? Gaskiya ni bana share gida, ƙasancewar sharan gida ba aikina ba ne. Ni uban gida ne, ina da yaron da yake min aiki a gida. Yana min share-share da aikace-aikace, ana ba shi abinci.

Ina kake son ciyar da hutu? Inda nake son yin hutu shine Madinan Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sannan ina son cin hutu, ciyar da hutu a Dubai da dai sauran ƙasashe da dama.

Ana lulluɓe da bargo. Eh, ina lulluɓuwa da bargo musamman lokacin sanyi ko lokacin da sauro sukayi yawa. Ina lulluwa lalle da bargo.

Sau nawa kake share ƙura? Idan na ce ga yadda na ke share ƙura, na yi ƙarya, ni da ina share ƙura ne lokaci zuwa lokaci haka.

Kana yin ciniki a kasuwa? Alhamdulillah la fakaron muna yin ciniki a kasuwa Alhamdulillah kuma muna godewa Allah da abin da Allah yake ba mu muna jin daɗi.

Wane launi labulenku suke? Launin da labulenmu suke sune green, sannan akwai kofi, sannan akwai millet color.

Menene burin ku a aiki? Burin mu a aiki shine muga inda muke kasuwanci ya ci gaba sosai, ya haɓaka, ya sake bunƙasa sosai. A yanzu mu ba mu da burin da ya wuce wannan gaskiya saboda sai da kukkuɗi ake yin komai. Allah ya ba mu kuɗi mu sake bunƙasa a kasuwancin mu shine kawai fatan mu a yanzu.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? Kyautan da nake son bayarwa in babu ya kuɗi. Na fi son idan zan yi kyauta, in yi kyauta ne da kuɗi. Saboda idan ka yi kyauta da kuɗi, wanda ka yi wa kyautan zai je ya saya abun da ranshi yake so ne. Yafi ka ɗauki abu ka ba wa mutum. Idan ka ɗauki abu ka ba wa mutum ko tufafi ko abinci, wannan ka ɗauki abun da yake ranka ne. Shi kuma idan ka ba shi kuɗi, yaje zai saya abu ne wanda yake ranshi, wanda ranshi yake so. Hakan ya sa nake son yin kyauta da kuɗi fiye da komai gaskiya.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Eh, ina shan ruwan 'ya'yan itace saboda shan ruwan 'ya'yan itace yana da matuƙar muhimmanci a jikin ɗan adam sosai. Shan 'ya'yan itace yana ƙara wa mutum lafiyan jiki wadda kuma ko ba kuma idan ka shan ruwan 'ya'yan itace za ka samu nutsuwa idan yayi sanyi. Sannan za ka ji hankalinka ya kwanta kuma.

Kana zuwa wurare da wuri ko daga baya? Eh, ina son zuwa wurare da wuri. Kasancewan duk abin da za ka yi, ka rika ba shi muhimmanci sannan ka rika yin shi akan lokaci. Yahi ka rika zuwa a makare. Lalle ina zuwa wurare a kan lokaci.

Wanne app kake amfani da shi don saƙonni? App ɗin da nake amfani da shi don saƙonni shine ina amfani da WhatsApp ne.

Kana kunna kyandir a gida? A'a, ba na kunna kyandir a gida kasancewar muna amfani da haske na solar ne sannan da wutan NEPA hakan yasa ba ma kunna kyandir a gida.

Wane lokaci na rana kakefi so? Ranar da nafi so a ranakun ita ce Juma'a, haji babbar rana. Nafi son wannan ranakun sosai.

Kana amfani da sauro net? A'a, ni ba na amfani da sauro net. Kasancewar inda muke muna kunnea maskito ne. Idan na kwana a cikin sauronet, hakan yana jawo min damuwa. Ina jin numfashi na yana yin sama sama. Sannan ina jina ina matsi. Haka, nan ya sa ni ba na amfani da sauro net.

Kana amfani da kunnen waya? A'a, bana amfani da kunnen waya. Kasancewar iya wayana ni ya ishe ni sauraron duk abin da zan ji. Amma wani lokaci ina amfani da earpeace.

Wane gudu na fanka kake fi so? Gudu na fanka da na fi so shine lamba biyu zuwa uku. Na fi son gudu na fanka a wannan yanayi, kasancewan idan iska ya min yawa yana sa min mura. Hakan yasa bana son fanka yata gudu sosai. Ina ganin kamar ɓallewa ma zai yi a kaina idan na ƙure mai volume.

Nawa madubi kuke da su a gida? Madubin da muke da su a gida ba za su wuce guda biyar ba. Muna da madubi a banɗaki, muna da shi a wajen kwalliya.

Wani gidan abinci kake so? Gidan abincin da nake so, amma ban taɓa zuwa ba shine City star. Ta kasance wai suna da abinci mai daɗi kamar yadda ake faɗa. Sannan akwai Polygon Restaurant shima ina so. Sannan akwai Aroma. Ina zuwa in ci naman wajen, saboda naman su yana da matuƙar daɗi.

Wane launi idanunku suke? Launin da idanunmu suke shine fari da baƙi. Sannan a ciki akwai gefe guda da yake da ɗanɗigon baƙi amma shi mun same shine daga baya. Ba haka aka haifemu.

Wayarka tana daidaita haske da kanta. Eh wani lokacin idan na sata tana daidaita haske da kanta, wani lokaci kuma bana sata ina barin ta a yadda take haka.

Me kake yi da yamma kafin ka kwana? Abin da nake yi da yamma kafin na kwana, ina ɗan zuwa hira ne in ci abinci. Idan na dawo sai in kwanta, jim kaɗan sai in kwana.

Kana biyan kuɗi ta waya? Eh, ina biyan kuɗi ta waya sosai. Ina biyan kuɗin bil na wuta, ina sayan data, ina yin abubuwa da dama ta waya.

Menene abin da kake yi don nishaɗi? Abin da nake yi don nishaɗi ko abun da yake sa ni nishaɗi babu ya kuɗi. Lokacin da nake jina da kuɗi, farin cikina ya fi ƙaruwa sannan ina cikin walwala da jin daɗi.

Wace rana kake zuwa kasuwa? Eh, babu ranar da ba na zuwa kasuwa. Kasancewa ni ɗan kasuwa ne kuma babu aikin da na sani sama da kasuwanci, haka ya sa ko da yaushe nake cikin kasuwa.